Ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ruwan ayba, da abarba, da gwaiba, da lemu. Ina shan waɗannan ruwan ƴaƴan itatuwan sosai. Musamman abin da ya sa na ke shan ruwan ƴaƴan itace, sabida suna ƙara lafiyan hanji. Suna ƙara lafiya wajen hanta da sauransu. Shi ya sa nake son ni kishon ruwa ya yi ita ce. Musamman shi lemu ka gan shi ruwan suna ƙara inganta jiki da jini. Suna buɗe fata da tsok. Suna ƙara hasken jiki. Jiki kuwa, itako abarba taɓa maganin basir, da typhoid, da gonorrhea, da sauran masu cututtuka, da dama. Shi ya sa nake shan waƴannan ƴaƴan itatuwan musamman aikin da na yi, himma sha ruwa ya yi ta ci ba. Ban jin daɗi. Ban samu ƙarsashi da kuzari. Har sai na ga na sha ruwan ƴaƴan itacen nan.